Eh, a gaskiya na iya dafa abinci. Na iya dafa abinci saboda tin muna yaro muka kokari koyan dafa abinci. Saboda halin rayuwa, hakika mun sha wahalan rayuwa. Har wa yau ma muna cikin shan wahalan rayuwa nan da muna rokon Allah. Allah ya sauƙaƙa mana wajen ya, ya sauƙaƙa mana wannan rayuwan da muke sha. Na san kome, kome lokaci kome zai zo da sauƙi. Domin ita rayuwa haka take. Babu rayuwan da zaka samu nasara ba tare da ka sha wahala ba. Na iya dafa abinci tin ina yaro domin a gaskiya, iyaye na sun bani tin suna, sun ina yaro. Domin a gaskiya mahaifinta mamana ta rasu tun ina shekara nake ganin sha bakwai. Baba na kuma ya rasu tin ina shekara sha biyu. A gaskiya to irin wa'innan ƙalubale da na fuskanta shi ya bani ƙarfin giwan da har sai na iya dafa abinci. Domin na je makarantan boarding ne. Sannan kuma na je makarantan jami'a. Jami'an da na je kuma ba a gidan wanda na sani wanda za a ce kullum sai an kama abincin safe rana dare ba ne. A'a, na je inda na zauna gidan yayata shekara ɗaya zuwa biyu, shekara ɗaya da rabi haka. A nan ne nake samun abincin safe dare ba tareda sai na dafa ba amman tunda na bar gidan yayata shekara daya da rabi shekara kusan uku da wani abu upke naje na zauna na je na samu ɗaki, ne na karɓa ɗaki, na bada kuɗi. Anan nake zama safe zan dafa da rana zan dafa abinci. Dare dare ni zan ci yadda kai na. A haka, hakan da wannan irin ƙalubalen na rayuwa haka muka haɗu da abokanai saboda ɗaki kusan ɗaki kusan mutum takwas ne a cikin ɗaki guda ɗaya. Maka muke malegin wani inya dafa wani zai ɗawa ya dafa. Wancan shi ma in ya dafa wani ya karawa ya dafa. To haka aka muke dafa abinci kuma duk wanda ya dafa abinci zai ci kayan shi a yanda ya so. Domin mu mun fuskanci rayuwa kala kala. Hakika muna godiya ma Allah domin dukkan wata jarabawa kuma dukkan wata ƙalubale tabbas akwai nasara, akwai kuma hikima a cikinta. Mun sha wahala mun koyi abubuwa da dama alhamdullilah mun koyi abubuwa da dama da babu misaltuwa a cikin ta mun koya dafa abinci sosai. Domin mun fara ne dafa abinci mun fara daga kan indomie ne. Domin ita ce abin mafi sauƙi wajen dafa abinci. Idan har ba ka iya dafa indomie ba a gaskiya akwai sauranka. Saboda za a iya cewa ka iya cewa ba ka koya kome ba. Domin idan ka fara dafa abinci dole indomie za ka fara koya. Indomie shine farkon abun da za ka fara koya wajen dafa wa. Don za a iya samun namiji da ma bai iya indomie ba harya kai shekaru aure haryayi aure ma bai iya dafa indomie ba irin haka ne ake samu idan idan mata su suyi tafiya sukuma suka gaza yin suka gagara yima kasu abinci sai dai suje su saya a waje. Hakika mun koya dafa abinci kamar daga kan indomie muka koma kan taliya domin shi ne yafi sauƙi shi ma taliya. Daga taliya muka koma kan shinkafa, daga shinkafa muka koma shinkafa da wake, daga shinkafa da wake muka koma kan tuwo, tuwo, shinkafa sai miya da sauransu. To wa'innan ƙalubale da muka fuskanta su, su ne suka ja ra'ayin mu muka fara, muka daure dole sai mun iya dafa abinci. Domin idan ba ka iya dafa abinci ba a inda kake da ka je boarding school to zai zama to kenan kullum yau mai za ka zuwa, za ka dinga zuwa kana kashe kuɗin ka kana siyan abinci. Wataƙila idan za ka je siyan abinci ila sai ka kashe dubu ɗaya safe rana dare dubu ɗaya. To amma idan za ka dafa bai wuce ka dafa ila abincin da za ka kai ka safe har rana har dare ma bai wuce ka ci dubu ɗaya ɗari biyar ba. To ka ga ka faɗi dubu ɗaya ɗari biyar. To wannan shine bbabancin kawai za'aiya cewa mu muje idan kaje bada kudin ka zaka ci abinci mai daɗi ila harda nama za a iya samaka a wannan kuɗin amma idan ka zo za ka ce to kai ba za ka siya nama ba saboda ba waye na ba daɗi ka zo ci ba. Ka ɗanci dadai gwargwado kaga irin ƙalubalen da ake fuskanta kenan amma idan kana iya dafa abinci kana samun sauki. Akwai albarka a cikin dafa abinci, akwai albarka.

Wasan da nake son yi shine wasan ƙwallo. Ina jin yin ƙwallo sosai. Ina, ina son yin ƙwallo domin ƙwallo yana ƙara mun ƙwarjini, yana ƙara mun ƙarfi, yana ƙara mun, ah, kuzari saboda na san cewa kal-- ƙwallo shine, ƙwallo shine asalin, ah, shine motsa jiki wanda ke ƙara ƙarfi sosai wanda kuma idan mutum baya motsa jiki ta hanyar ɗaga ƙarafuna ko wane ba aka, to ƙwallo shine yafi dacewa da shi domin ko da shiga ka ɗaringa buɗe jikinka kana ƙara, ah, kana ƙara jikinka wannan. Gaskiya ƙwallo ina jin daɗin kal-- ina jin daɗin kallon ƙwallo kuma ina jin daɗin yin ƙwallo saboda ƙwallo wani abu ne na daban wanda ba kowa ke son yin ƙwallo ba saboda waesu suna jin tsoron kai da sufa ma, makansu ciwo ko kuma su ji rauni shi ya sa waɗansu basa son yin ƙwallo. Amma kuma ina son yin ƙwallo sosai saboda ita ce wasa da nake tunani na fiye so kuma na fi so a rayuwata wajen yi saboda ni mutum ne wanda ke sha hawan ƙwallo kuma ina sha hawan in ga ƴan ƙwallo suna ƙwallo. Umm tana burge ni, tana sa ni nishaɗi, tana faranta ma rai shi ya sa nake son shi kuma nake ƙara son shi, nake ƙara son shi. Ƙwallo abu ne mai mahimmanci sosai a wurina wanda nake matukar su a gabaki ɗaya rayuwata. Ina jin daɗin ƙwallo saboda tana faranta marai, tana sa ni nishaɗi sannan kuma ina jin daɗin ƙwallo. Amma kuma asali amma kuma zan iya cewa matsalar da ake samu a ƙwallo ita ce ana iya jin rauni. Raunin da zai kai mutum ga ya ji baya ra'ayin ƙwallo saboda ba a ture muke ba. Ture ne in kana ƙwallo ɗan rauni da ake tunani ba za ta tashi ba sai ka ga anyi ƙoƙarin warkar da kai. Anyi ƙoƙari duk wata ƙoƙari da za a yi don a ba ka magani, a yi maka waɗansu, ah, allurai da sauran su don ka warke. To wannan a ture ne amma a nan inda nake kamar ɗan anguwa da muke ɗan ƙwallo idan ka ji rauni ba, ba wanda zai ba ka magani ba, wanda zai ba kudin magani ko wani abu makamancin haka. Ke zaka makanka jinya sannan kuma ke zaka kashe kuɗaɗe iya kuɗaɗe. Wanda idan kuma ba ka da kuɗi, to ka yake nan kayi hasara, kayi hasara kai kan ka zaka ji tsana, zaka tsan-- zaka kaji haushi kuma zaka so a ce ba ka, ba ka yin ƙwallo. Haƙiƙa ƙwallo yana da matuƙar amfani ga maza kuma yana ƙara ma maza karfin ƙwaƙwalwa saboda jikinsu buɗe wa yake yi kuma jikinsu yana ƙara, ah, yana ƙara ƙarfi da sauran su. Sannan kuma daga ciki bayan kala-- bayan ƙwallo ina son, eh, ba shi ma ba ƙwallo ba ne. Shi ana kiranshi da "Volley Ball". Ƙwallon hannu kenan. Wancan ƙwallon ƙafa ne. To wannan ƙwallon hannu ne. Shi ma ina son ƙwallon hannu wanda ake jefa wa. Shi ma yana daga cikin hal-- motsa jiki domin yana ƙara ma namiji ƙarfi, yana ƙara ma namiji kuma kuzari da kuma, ah, daidaituwa saboda idan kana yin shi zai dinga, ah, ƙara maka waɗansu abubuwa a jikin ka sannan kuma irin, ah, abubuwan da kake sha na siga da sauran su da suka daskare a jikinka. To dukkanninsu ana sare in sha Allahu gaba ki ɗayan su za su buɗe, su warware su samu wajen fita. Domin yana daga cikin amfanin, ah, motsa jiki kenan. Shi ƙwallo da nake magana yana daga ciki kuma idan shine mafi sauƙi idan kana so ka yi, kana jin daɗin yi kuma kana yi kana motsa jiki. Saboda shi akwai gudu a jiki, akwai kuma tsayuwa, akwai motsa hannu, akwai motsa ƙafa da sauran su. Shi ne, ah, nake tunani mafi dacewa a wajen, ah.

Makullaina ina ajiye shi a aljihuna wata rana idan kuma wani lokaci ina san cewa idan na fita ba zan dawo ba kuma ina san cewa akwai wanda zai shiga ɗakina. Nakan ajiye shi a wani waje da zai gani ko na ajie shi a wani waje, ɗora mashi dutse a kai wajen da zai zamo min da soƙi. Saboda kasancewa ni kaɗai ne nake amfani da ɗakin toshe yasa nake yawo da makulli sannan kuma bana saka ci wajen yadda makulli shiyasa nake tafiya da makulli. Amma ba dacin haka zan iya cewa shi makullin zan iya sashi a inda zan ɓoye shi ta hanyar da zan ɗora mashi dutse ba tare da ko matsala ba. Makulli abu ne masu amfani kuma su ne, su ne amfani, suna da amfani sannan kuma su ne mabuɗi na gida. Idan ba makulli babu yadda za ka buɗe ɗakin ka kuma za ka buɗe gida. Saboda idan suka ɓace to ko shakka babu. Sai dai kunima waninsu ta hanyar ɓalla wa in can ka samu sabo. Domin ta makullai su ne asalin ginshiki kuma in ce su ne asalin tsaro na gida. Domin idan babu su ba za a iya shiga gida ba tare da wata maƙala ba. Har a shiga maimaku sata, a shiga maimaku ɓarna, kasuwar su saboda makulli. Sannan kuma ana iya amfani da makullin ku idan watakila wani yasan da makullin ku zai iya amfani da shi wajen ƙirƙirar wata makulli irin ta ku wanda ku baku san da shi ba. Wanda kuma zai iya amfani da shi wayarin shiga yayi abun da ya ga dama. Yayi abun da ya ga dama saboda ya samu irin makullin ku. Amma ba kowanne bane aka iya ƙirƙirar irin ta ba. Akwai makullan da duk yadda za ka yi ba ka isa ka ƙirƙira irin ta ba. Sannan ko ka ƙirƙira irin ta ba za ta yi aiki ba. Saboda makulli dai wanda aka ƙirƙira shi aka ƙirƙire shi akan shi wannan guda ɗayan nan. An ƙirƙire shi ne akan kawai yayi aiki akan wannan kawai tsalla. To samun makullin da zai iya aiki irin wancan yana da wuya. Makulli yana da muhimmanci sosai kuma yana da muhimmanci mutum ya san inda zai ajiye makullansa saboda wata rana kaɗa ya neme ta ya rasa. Akan samu akasari wata rana idan ka kulle ɗakin ka ka saya makullin ka a aju kuma sai ka sanshi ajunku ya fashe ko kuma wani makamancin ka ko kuma an samu akasari makullin ka ya faɗi a hanya. To irin wannan idan ka dawo sai ka rasa me za ka yi kuma idan dare dare ne wannan ɗakin ba za ta kwana maka ba saboda ba da ma ka kwana cikin ɗakin saboda ka yadda makullin ka. Amma idan kana iya ɓoye wa wani waje, watakila ka samu wani waje, wani lungu ko wani wajen da ka san cewa ba wanda zai je gurin sai ka ɗora mata dutse a kai. To idan ka ɗora dutse a kai to nan ne ba za ka samu matsala ba ko ka dawo gida, ko ka dawo gida kana da ƙasan cewa ga inda makullin ka yake nan. Ka san cewa makullin ka ba shi a cikin aljuhun ka yana nan a waje kaza. To wannan shine maƙalan da ake samu sannan kuma idan ka san cewa kana da makulli ya kai huɗu saboda in ka je siyan sabon makulli aƙalla su kan ba da huɗu zuwa biyar. To a cikin huɗu zuwa biyar nan ka ajiye soran guda, idan guda huɗu ne ka ajie guda uku a inda ka san cewa ko ka zo za ka zo ka same shi. Kaman karkashin dutse ko kuma ka ɓoye shi a wani waje da ka san cewa ko da ka dawo wancan guda ɗayan da kake amfani da shi ya ɓace za ka iya buɗewa da wannan za ka iya nemo shi ka buɗe da shi. Saboda gudun matsala kaɗai duka su ɓace kuma ka neme su ka rasa. Shi yasa yake da amfani mutum ya ajiye makulli ko da guda uku sannan ya ringa yawo da guda ɗaya. Saboda guda ɗayan nan ita ce ta fi a, muhimmanci ya ringa yawo da shi. Saboda kowane lokaci za a iya samun matsala ya kasance wancan a, ko makullin ya ɓace kuma ana neme da ga a kulle da buɗe ɗakin. To don gudun kada ya asara sai a je a nemo wannan makullan guda uku da suka rage. Wannan shine a, ina ajiye makulli na a karkashin dutse wata rana watan sa in kuma ina fata da makulli na in sata a aljihuna na san cewa yana nan.